Yaya kake inganta aikinku? Ina inganta aikina da kyau saboda shi inganta aiki yana sa kwastoma ko kuma wanda ya baka aiki ya baka aiki da yawa saboda kana inganta aikinka.

Wani irin wasa kake fi so? Irin wasa da na fi so shine wasan ƙwallo, ko kuma wasan basketball. Amma na fi son wasan ƙwallo, saboda wasan ƙwallo yana ƙara wa mutum ƙarfi, ƙuzari yana ƙara wa mutum hazaka.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh, ina amfani da ruwan rijiya. Shi a Afirka ko a ce in ce maka a Najeriya, mun fi amfani da ruwan rijiya, kaman irin anguwan talakawa ko kuma irin anguwanni da ba su da kuɗi, su samu Bohol.

Menene mafi mahimmanci a cikin abokantaka? Shi abokantaka yana da mahimmanci sosai, domin yana ƙara kunzanta, yana ƙara sa mutane su zo su zama ɗaya, a yadda da juna. Shi abu mahimmanci a cikin abokantaka, shine ku yadda da juna.

Nawa sa'o'i kake kallon wayanka? Sa'o'i da nike kallon wayana ina kai sa'a biyar ko shida. Wani lokaci har sa'a goma ina kaiwa ina kallon wayana. Shi kallon waya yana da kyau sosai amma yana da illa.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Wajen da nake cin abinci a wajen aiki, ina zuwa restaurants ko mama puts ko kuma wajen da ake saida abinci haka sai na ci abinci na amma ba na cin abinci wajen aiki. Naje na fita na je na siyo.

Wani malami kake fi so? Malamin da nake na fi so shine malamin Mathematics ko Physics ko Chemistry. Amma na fi son malami da wanda yake koyar da Physics saboda ni ina son Physics sosai.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Rana mafi kyau a mako shine ranar Juma'a. Ranar Juma'a ta fi kyau, domin ana mu musulmai muna zuwa masallaci, muna haduwa mu yi sallah kuma rana ce wanda ba dogo ba.

Wane irin ice cream kake fi so? Eh, irin ice cream da na fi so shi ne chocolate ice cream. Ina son banana ice cream, ina son, uh, strawberry ice cream amma wanda na fi so sosai shi ne chocolate ice cream.

Wadanne apps kake amfani dasu sau da yawa? Apps da nake amfani dasu da yawa shine WhatsApp app, TikTok app, Instagram, da kuma banki, banki app na banki.

Me kake yi don ƙara aiki? Eh, idan ina son na ƙara aiki ina yin aiki ne saboda na ƙara ayyuka, na ƙara waɗansu abubuwa. Na'am amma ƙara aiki yana da kyau sosai.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Shi ajiya a yanar gizo yana da amfani sosai saboda yana sa yana rage ma waya, yana rage ma waya slow kuma yana sa storage na waya ba zai yi zafi ba.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh, shi tallace-tallace da ake yi kaman na ads na waya yana da amfani domin yana jawo attractive, yana jawo kwastomomi. Idan kaman yanzu ga aka sa tallace-tallace wani ya gani zai jawo kwastoma.

Kuna sa uniform a wurin aiki, muna sa uniform a wajen aiki. Domin sa uniform a wurin aiki yana sa ku zamantu waje ɗaya kuma zai zaman cewa dukkanku ana iya gane ku saboda sa uniform.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Rana mafi kyau a mako ni a ganina shine ranar Juma'a. Domin ranar Juma'a yana da amfani sosai, musamman mu ga musulmai. Shi ranar Juma'a muna zuwa masallaci, muna zuwa muyi sallar Juma'a kuma ita rana ce da bata da tsayi sosai.

Kana cin salati? Ina cin salat, ba salati ba. Salati, wani ayyuka ne ga a cikin musulunci. Amma salat, ita kaman kabeji take, vegetable ne salat.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Ina sayar kaya a yanar gizo sosai, sosai-sosai. Kamar ina siyan kaya da Amazon, ina siyan kaya da Jumia, ina sayar kaya da AliExpress, da sauran su. Suna da kyau.

Ina kake ajiye hutunan wayarka? Ina aje hutunan wayana a waje kala da yawa ne. Ina aje hutunan wayana a cikin galari ina. Ina aje hutunan wayana a storage na wanda ke cikin yanar gizo, kuma ina iya aje suna da yawa.

Kana ci da cokali ko hannu? Ina cin abinci da cokali ko hannu, amma wani lokaci na fi son inci abinci da hannu saboda, cin abinci da hannu yana da kyau sosai. Yana ƙara sa hannayenka su san launin abincin da kake ci.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Ina kwana a gado amma wani lokaci na fi son in kwana a ƙasa saboda shi kwanciyar ƙasa yana da kyau sosai. Amma kwana a gado yana ƙara sanya lafiya da kuma kuzarin jiki.

Kana kunna Bluetooth kullum? Ina kunna Bluetooth kullum. Bluetooth na wayana ma kullum nike kunnawa. Abin da yasa nike kunna Bluetooth kullum na waya, wani lokaci ina amfani da wireless ma'anan Bluetooth speaker wanda nike sawa. So Bluetooth dina, na kunne kullum.

Wane abincin gargajiya kake fi so? Abincin gargajiya da na fi so shine sakwara ko kuma tuwo. Ina son cin tuwo, tuwon shinkafa ko tuwon, tuwon shinkafa ko tuwon dawa.